Nawa takalma kake amfani dasu? Okay, nawa takalma ka ke da su? Ina da takalma biyar, ƙafa biyar. Kuma yau in sa wannan, gobe in sa wancan. A haka dai nake canza su.

Yaya kake taimaka wa mutane? Ina taimakawa mutane ta hanya da dama, hanya daban-daban. In taimaka musu ta wannan hanya, in taimaka musu ta waccan hanya, duk dai inda ƙarfi na ya kai nan nake ƙoƙarin da nake ina ga na taimakawa mutane.

Kana fi son kayan zaƙi ko gishiri? Na fi son kayan zaƙi, saboda ya sunfi daɗi ka sha abu mai zaƙi ka sha abu mai daɗi.

Yaya kake jin hayaniya? Hayaniya, bana cika son hayaniya. Na fi son in ga wuri shuru, in ji wuri shuru. Bana son hayaniya sosai. Bana son cunkoson mutane.

Kana karanta jarida? Ai ni abun ma da nake karantawa kenan yanzu a makaranta, jarida. Ina karanta jarida, ma'ana mass communication, labarai. Abun da nake karanta kenan a makaranta.

Me kake ji ranar biyan albashi? Farin ciki da walwala da nishadi. Duk ina jin su a lokaci guda. Ina jin daɗi sosai in na ji an ce za a biya albashi. Aaa!

Kana iya yin iyo? Ruwa ke nan wato. A'a ina wasa da ruwa sosai. Ai kaman kifi nike. In na shiga ruwa inyi ta iyo inyi ta iyo. A'a ina iyawa sosai ma.

Kana yin motsa jiki kullum? Ai ina motsa jikina sosai, kullum safiya sai na fita nayi gudu, nayi guje guje, nayi wasu dai motsin jiki kafin in dawo in kwanta. Kari.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh ina duba daftarin kuɗi in ga kuɗaɗen yawansu, in ga nauyinsu, in ji kome da kome. Ai lafiya lau. Ai ya ma fi kyau ka duba duk kuɗin ka sanya ya! Yake ciki.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? Muna bi ta hanya daban-daban wajen sadarwa. Ai sai mun dudduba, mun tantance.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Ina shirin yin abubuwa da yawa da dama. Ina so in yi wanki, in yi gyare-gyare, da kintse kintse.

Kana rike riga a aljihun ka? Eh, ina rike riga a aljihuna sosai. Sabida kar ya fadi ko kuma ya zube. Ina riƙe shi ne sabida lafiyan kai na.

Kana zama kan gwiwa? Ina zama kan gwiwa ko, ko da a sallah nike. Akan sallah ina zama kan gwiwa, sannan har kawai ma nakan zauna kan gwiwa. Ina zama kan gwiwa na sosai.